Ka fi son bus ko kuma taksi? E, gaskiya ni dai na fi son, ah, taksi. Abin kuma da ya sa na fi son taksi shi ne, ta fi saurin kai mutum zuwa gurin da yake so yaje. Yauwa bas dai yawanci za kaga bata sauri kamar taksi. Sannan kuma tunda tana da girma cikinta ana samun cikowa da yawa. To shi ya sa na fi son taksi gaskiya.